Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum. Idan zan je wajen aiki kuma idan na fita wajen aiki, don haka ina duba kalanda kullum a wajen aiki da cikin gida ina duba kalanda kullum. Eh.